Kana bin ƙa'idojin aiki? Eh, ina bin ƙa'idojin aiki sosai da sosai. Saboda rashin bin ƙa'idojin aiki na iya jawo wa mutum koro ko kuma samin matsaloli a aiki ko kuma samin lalacewar shi wannan aikin, Duba da ba'a bi ƙa'idojin shi ba ko kuma samun rashin matsala a kan aiki sabida, sabida ba a bi ƙa'idoji ba ko kuma samu wasu dai matsaloli da ba za a rasa ba a kan shi wannan aiki. Duba da ba'a bi ƙa'idoji da yadda shi aikin ya fuskanta ba da abubuwan da yake bukata ba ya danganta. Musamman ace aiki ne ake ba ka a kamfani kuma su suna da ƙa'idojinsu wanda za ka bi kai musu aiki sabida kada a samu matsala sabida su ma sukan yi ma mutane. Duba da su suna so suyi aikinsu ne a cikin inganci da kuma samun biyan buƙatu sabida kamfani ko da yaushe niman jama'a take yi. Wanda idan an zo ana aiki ne a cikin son rai ba bisa bin ƙa'idoji ba wanda suke na gaskiya ba to a iya samun matsaloli a aiki wanda kamfani ne za a zo ayi kuka da shi. Kai da aka baka aiki ba a san ka ba wanda kuma kamfani ba ta bukatan haka. Ita ta fi so ta samu yabo ga partner dinta a ma'ana wa'inda suke siyan kaya a hannunta ba ta so ta dinga samun kushiya wanda haka ma ya kan sama kamfani so da dama takan biya kuɗi domin a tallata ta a wasu gidan tibika da gidan jaridu ta inda za su samu wani ya zo ya yi bayani a kan wa'yannan aikace-aikacen na kamfani da yanayin kayayyakin da ake sarrafawa a kamfanin da yanayin ingancinsu da kyansu. A samu wani yaje yayi bayani ta yadda mutane idan sun ji za su bukata su je su gwada wanda yayin da suka zo su nema kaya su gwaji ko kuma su kawo aiki su gwada yanayin ƙwazon kamfani. To idan ya kasance aka samu wanda bai bin ƙa'idoji wajen yin ayyuka to wa'yannan sai su zo idan Allah yasa aka ba irin su sai aikin ba bisa ga ƙa'ida yadda su suka tallata ba sai abun ya sha banban. Su kuma wa'inda suka kawo aiki idan suka ga abun da suke bukata bai samu ba to sai abun ya zama na zargi a kan cin amana, a kan ƙarya, a kan na rashin inganta sana'a da kuma zage-zage dai duk sai ya biyo baya. To duba da haka shiyasa idan dai ana ba ka aiki to ya kamata a dinga bin ƙa'idoji musamman ma ayyukan kamfani da ayyukan wasu dai masu hannu da zali. Amma idan aiki na ka ne to watakila wata rana ka iya ƙin, ka iya ƙin bin ƙa'idoji duba da ko da an samu matsala kai ne dai za ka yi kuka da kanka. Ba wanda zai kuka da kai tunda kayan naka ne kuma ƙaddarin naka ne. Kaka ba wanda zai so yi, ba wanda zai zo ya ce ma dan me, wanda dai bin ƙa'idoji a aiki dai ya fi kyawu ya fi kuma kwanciyar hankali sabida aiki zai yi kyau, aiki za a samu mai aminci, aiki za a samu mai ƙarƙo, za a samu kuma aiki yayi yadda ya kamata shi ya sa bin ƙa'idan duk yafi amfani.